Ina kake ajiye makullan ka? To ina ajiye makullai na a jikin key holder sai in sagale shi a jikin wando na na me gidan belt ke nan.

Sau nawa kake wanke tufafi? To ina wanke tufafi sau uku a sati domin samun tufafin da zan dinga sakawa a ko da yaushe.

Wane irin burodi ka fi so? To, na fi son burodi irin na bakery, wato kamar irin su Ostrich. Buredin su yana da kyau kuma yana da daɗi.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi mahimmanci? To, a ko da yaushe ayyukan da suka fi mahimmanci mukan ɗaura su a sama, wato da zaran mun futo su zamu fara yi.

Wane irin tufafi ka fi so? To haƙiƙa na fi son tufafi irin namu na gida Najeriya, wato dogayen kaya kaftani kenan.

A wane wata aka haife ku? To, ni dai an haife ni a watan biyar wato wata may kenan.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? To ina amfani da tsintsiya ne wanda muke kiranta a nan tsintsiya kwakwa.

Wana irin askirim ka fi so? To hakika na fi son askirim na vanila domin ya fi min daɗin ɗanɗano.

Kana iya duba lambar QPR? Nakan duba lambar QPR da waya na musamman, yiwuwar haka ta taso na scanning.

Kana jin tsoron ƙwari? Tabbas akwai ƙwaran da nake jin tsoron su domin suna iya cutar da ɗan adam.

Wane yanayin ɗaki ka fi so? To haƙiƙa nafison yanayin ɗaki wanda muke kira da self-contain. Ya fi daɗin zama sosai.

Ka na yin harsashi lokacin bacci, to haƙiƙa ba na yin harsashi. Na kam kwanta ne ba tare da nayi harsashi ba.

Ka fison zama ko tsayuwa. To haƙiƙa, ya danganta da yanayin da na tsintsikaina, amma a ko da yaushe zama ya fi daɗi akan tsayuwa.

Mai kake yi don kiyaye lafiya? To haƙiƙa na kan yi abubuwa da dama don kiyaye lafiya. Na kan yi gudu wato exercise don in kiyaye lafiyata. Haka kuma na kan nemi shawarin likita don kariyar lafiya.

Kana sanya hula? Hakika nakan sanya hula. Musamman ta mu ta gida Nijeriya wato ƙube.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? To nakan tabbatar da ingancin aiki, musamman yanayin yanda abokanai hurɗa suka tabbatar mun aikina ya gamsar da su a wannan lokaci. Nakan tabbatar da cewa aiki na yana da inganci.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? To ya danganta, a wani lokaci nakan amsa kira da yawa, wani lokaci kuma bana amsan kira da yawa.

Kuna da Wi-Fi a gida? Haƙiƙa ba mu da Wi-Fi a gida, sai dai muna amfani da data ne da rait.

Kana kwana a ciki? Haƙiƙa a ciki nake kwana, musamman muna yanayi na sanyi wato hunturu kenan.

Kana raba abincinku da mutane? Haƙiƙa mukan raba abinci da mutane, musamman mabuƙata wanda suke da buƙatuwa.

Sau nawa kake share gida? To haƙiƙa bani da adadi. A duk lokacin da na ga gida ya yi datti, na kan yi ƙoƙarin na share sa don ya zama da tsabta.

Kana ƙetare ƙafafuwa lokacin zama? Haƙiƙa bana ƙetare ƙafafuwa lokacin zama. Nakan zauna ne a kujera.